Kana raba abinci, abincinku da mutane? Aito, inda anzo game da raba abinci ne don mutane, ko da abokanaye, ko da neighbor dinka, ko da mutanen da ma ba ka wayesu ba ka baƙi daya. Raba abinci ya zama kamar dole ne kuma ya zama hanyar rayuwa wanda bai sa ma bara ka raba abincinka da mutane ba. Ai inda dai ka yi abinci dai abinci na kowa ne. Abinci ba abun da dai mutum da ya yi ruba da shi ba da arayuwa gaba ki daya. Don abinci ba abun da mutane su tambaya aka kawo yi ba. To nei wannan tambayan ne kuma ka tambayi ni na gaya maka, eh kullum a kullum dai na yi ma da dama ma na yi ma abinci ma na gwammace ma in raba abinci na ma da mutane ma da ma in ga wannan abincin ka dai.

Wani abinci yake sa ka jin daɗi? Ai abincin da yake sani jin daɗi suna da dama wallahi. Suna da yawa da in na fara tunanin abinci iri-iri, kala-kala, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya wanda suke sani jin daɗi wallahi ban ce zan iya gama faɗan su dukayau ba. Dai wasu lokaci da na sanda ya kamata in zo wurin in yi tunani kamin in iya tuna da cewa oke wannan abincin yana sani jin daɗi. Ai banda abinci guda ɗaya da yake sani jin daɗi dai suna da yawa. Ka gan ma da shinkafa, da wake, da kute, da doya, zankai komai da komai indai abinci ne dai ni na san yana sani jin daɗi. Ban san kowane irin abinci bane dainda dai sani barin jin daɗi ba. Da zarar dai na san ina cin wannan abincin, da zarar dai na san wannan abincin dai abun da dai ni nake amsawa ne. Yana, yana, yana, yana sani jin daɗi, kai? Ai abinci babu da nake wasa da shi bane. Ai in na samu kuɗi na ma bani wasa da cin abinci ko kaɗan.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Hmm, wannan tambayan dai in da ba dai wai ina kan maganan ganu don irin wannan abubuwa bane, da ran ce wannan tambayar rainin wayo ne. Me yasa duk wanda da yake tunani a cikin annayin ƙwalƙwalwarsa ba zai riƙe lema lokacin ruwa ba? In ruwa kuma ya faɗo lokacin da kuma ka fita ba me zai faru? Amma dai a hakan kuma dai na san da cewa akwai mutane da yawa, na san mutane da yawan da suna fita wa, ba su riƙe lema, ba su riƙe komai, ba su yin komai, ma haka ra su fita in ruwa ma ya faɗi ma, so kaga sai sun nema in da za su yi da rayuwarsu. In ruwa ma bai ma faɗi ma ba toh kagan su ne da jin daɗi. Don riƙe lema wa'insu lokaci ma ƙaya ne. In ka riƙe lema ma ruwa bai faɗi ba har sai ka ji haushi, har sai ka gan kamar kai rayuwa ma ta ƙare maka. Domin me yasa? Ka riƙe lodi, ka riƙe kaya kamar haka. Ka fito da shi kuma ya hana ka sakewa, tukuna sai kuma ka gan ruwa bai faɗi ba ya zama ba ka yi amfani da abun da ka fitar da shi daga gida ba. To kan kayan nan ka ɗauke shi, ka fitar da shi, ka yi ta yawo da shi, ya yi ta inconvenient naka, sai kuma a ƙarshe kuma kazo ka gan da cewa ba'a yi ruwa ba ma toh kaga me ya yi? Bai yi making sense ba. Shi ya sa da yawancin lokaci da ina, ina, ina duba weather forecast, ina duba abun da suna faɗawa ina so in ji, meye ne suna kan ce na iya faruwa ranar ma ka min infita. Za'a yi ruwa ne? In za'a yi ruwa dan sai san sani. In ba za'a yi ruwa ba ma sai san sani. Idan ma ruwan ma toh ba da ƙarfi zai zubo ma toh ma san sani. Duk makan da yake ma in dai rana ze fita ma in san da cewa ma ba ran sa suwaita ba. Don in dai ba ka yi wayo kana duba wa'ansu wannan abubuwan wasu lokaci ba. Kai zaka yi sha wahala da kaya, da lodi, da abubuwa daban-daban. To dai gaskiya ina riƙe lema lokacin ruwa, amma dai ba kowane lokaci ba. Akwai ranakin da nake wawanci in fita ba lema kuma ban san me yasa yana faruwa haka kowane lokaci ba, sai dai dai lokacin da dai ka fita ba lema ne sai ka gan ruwa ya fita, ya faɗi. Ranakin kuman da ka fita kuma da lema sai ka gan rana kuma ka mai ya ƙashe ka.

To yanzu ma ina rera fada gaskiya, ban ma san kome nima kana nufi da ɗaure kuli ba. Dandayin kullin da na sani ne. Yanzu haka ma kana ji, kana iya ɗaure kuli, toh ma ban san ko wane irin kuli ma kake nufi ba. Don kai maganan kuli dai ɗaurewa kuma a ta wane gefe kuma ta iya wane dalili kake faɗa. In ba haka ba dai ɗaure kuli dai yana nan kashi kashi. Ma eh, ina ɗaure ɗauren kuli. Wane irin kuli? Kullin kuli kuli. Tuƙaƙen kunne ma na faɗa a gaske, ban dariya don me ya sa.

Ka na san ya tabarau? To ka ga yanzu haka ma ban san ko me zan faɗa ba. Ban san kome ne ne kake nufi da wannan tambayar ka ba. Ban san ma kome ne tabarau ba. Amma dai ni na san da cewa zan yi answering naka kuma da cewa duk abun da na faɗa dai yana nan dai bisa ga bisa.

Kana ci da cokali ko da hannu. Ai wannan tambayan, ya, ya yana nan bisa ga abun da kana ci ne. Mutane suna cin abubuwa dabam dabam, a wurare dabam dabam, a lokaci dabam dabam. Kuma ƙagan da cewa yanzu haka dai in ka ci wani abun da dai ka san ya gwammace ka ci da hannu ko kuma ma abin da yaƙa mata ka ci da cokali ne. Amma dai a wancan lokacin ko kuma a wancan wur-- a wancan wurin babu cokali to kagan ya zama damuwa kuma kagan ya kamata. Kana jina yanzu ko baka jina ne in san kome yake faruwa ne ban gane baka jina ba. Nace yagan ya kama, yagan ya cancanci dai ya kamata in dai ma kai makazo na ka yi tunani, ka duba abubu wannan da kyau. Kagan rakaci to dai rakaci da hannu. A wane rakaci to a ina kuma ka san ba wuri, ba wurin da za ka samu ruwa ka wanke hannu dole ka ci da cokali. Kuma rakaci shinkafa, me ya sa ka rakaci shinkafa da hannu? Don Allah don Annabi, me ya sa ka rakaci shinkafa da hannu? To ka zama, ka zama gorilla kuma ka zama abun bada tsoro kenan gaba ki daya. Kaga yanzu haka dai ya kamata in dai rakaci wani abu na dai ya gwammace ka ci da hannu. In dai ya gwammace ka ci da hannu kuma a wurin da kake babu, baka, baka da dalili da dai in dai bayan ka gama ci da hannu rakawanke hannun ka sab da kagan cokali dai ya kama ka dole. Amma dai kuma in kana nan a wurin da dai ya kamata dai ka ci abinci da cokali ne. Kuma bayan ka ci da cokalin nan ba wani matsala taushe kenan. Amma dai kuma in ya kama ka dai kuma ka ci da cokali kuma ka ci da hannu, amma dai kuma ko wannan da ka zaɓa dai yana nan wajen ta wurin in dai ka ci da cokali aminne in ka ci da hannu ma akwai wurin wanke hannu akwai sabulu haka. To me ya sa ka rakasha kwate da hannu? To kagan ka zama doki kenan.

Yaya kake kare kanku daga sauro? To kaga yanzu haka ma nima na ɓace ma da abun da dai ake tambaya. Don me ya sa, menene wai yaya kake kare kanku? Kana tambayana ne ko kana tambayan mu ne? Ko banga ne yaushe ka fara tambayar mutane da yawa haka ba. Dai na san normally dai kana tambaya, dai inda kana tambaya na san ni kake tambaya. To dai a haka, dai inna gane tambayan ka dai kuma na san na hansa daidai. Yaya ina kare kai na da son buro gurare dabam dabam. Da ko kuma in sa maganin sauro ko kuma in yi amfani da net ko kuma in rufe kai na lip lip gaba kiɗaya da bargo inda dai na san sauro ba da ta iya shiga ba. Amma kaga in dai da wancan halin hanyar ne, inda dai na bi na yi kuskure sauro ɗaya ta shiga cikin bargo na. Ai to ni na ƙare ɓare uba, za ta cic cize ni, za ta kasa samun wurin fita wa. To kuma kaga in yar idan ta ƙasa samun wurin fita wannan ya shafe ni ke nan. Domin dukkan da ranyi abun nan dai ba za ta samu wurin fita ba. Ba za ta samu wurin shiga ba kuma ba za ta samu wurin fita ba. Ta cizo na, ta cizo na, ta cizo na, ta nemi wurin fita ba za ta samu ba. Haka in ta nemi wurin fita ba ta samu ba ta dawo ta cize ni. To koma ta nemi wurin fita ba ta samu ba ta dawo ta cize ni. To haka ramun ta wancan ma da ɗiya. In kuma haka yi amfani da net ne kuma kagan shi ma yana nan a hakan ne. Inda ka yi sa'a ba wanda dai ya bi ya shiga cikin net in ka kuma kagan to ka yi sa'a. Amma dai in ka yi kuskure ka bi ka bar ɗaya biyu ta bi ta shiga net na kuma dalilin ta lokacin da ka ke shigowa ta kasa ko kuma net in ka ta yage. Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, zaka sha wahala. Don me ya sa ne suna da husun samun wurin shiga kuma ba su samu wurin fita ba. Amma kagan dai kuma in ba su samu wurin fita ba ya zama damuwa ke nan. In duk abun da sun gani za su cize ne. Duk abun da sun gani za su cize ne. Kagan shiya sa anni hin abun da ya kamata dai kowa yayi shi ne ya sa magani. Don dai da zara'ana sa magani sun mutu ko sun bugu ko wani abu da ya yi su. Za ka iya kayi baccin ka tsaftsaf kuma ba abun da zai faru. Bara ka ji kamar da cewa kaa wani ma na iya zuwa ya shiga cikin bargo na ban sani ba. No! Wancan ba rai faru ba. Me ya sa? Dan yanzu haka nan dukkan su sun bugu kuma sun mutu.

Wane shago kake fin zuwa? Me yasa wannan tambayar ma yana siyi zama kaman in dai na amsa dai, ya zama kaman kasan shagon da nake faɗa. Yanzu na gaya maka na fi son, na fi zuwan shagon Papa ko na gaya maka na fi son, na fi son sha zuwa shagon Wayes ko na gaya maka na fi son zuwan shagon Odogwu ko na gaya maka na fi son shagon Bobon. To raka-raka wayes su ne ko me yasa ka tambaye wannan abun ne? To dai na san dai tunda dai ka tambaya dai bari in amsa kawai. Ni ban da shago tabbaci guda ɗayan da dai wai na fi son zuwa. Don ni gaskiya ina, na zuwan shaguna daban-daban, ina zuwan shaguna iri-iri. Kuma duk shagon da dai yana nan kusa da ni lokacin da nake son saya abu, shi ran shiga. Ba ni da shagon da wai shi na fi so, ba ni da shagon da cewa nake ganƙar baran. Dai akwai wasu lokaci dai kar in karya, akwai lokacin da mai shago yana iya renar wayo ko yana iya yin wa'yansu abubuwan bada haushi. To ka ga in dai wance ya faru da different, different circumstance ne domin me yasa wannan akwai abunda ya faru shi ya sa. Kuma yana nan game da ni da mai shagon ne bai, bai, bai involving kowa ba. To ka gani da cewa ya kamata ace bai kamata ma ace kana da shago ƙwaya ɗayan da kake fin zuwa ba. In dai kana da shago kuwa ɗayan da kake fi zuwa akwai abun da ya sa, akwai dalili. Ka gan kamanni yanzu haka dai har in na fara tafiya wani shago da dalili, idan ka duba da kyau zakanda cewa akwai wata na mace mai kyau a cikin wancan shagon nan dama sa mata ido nake yi.

To, wallahi ni ban gane abun da kuke nufa da wane irin yanayi nake fi so ba. Tun wannan, wannan tambayar dai bai fita a fili ya faɗa abun da yake so dai a ansa maiba. Amma dai wane irin yanayi kake so? Ai to na fi so yanayin da dai ana bani kuɗi ne. To in ba haka ba ni ban san ko wane yanayi ne kuma aka mata in fi so ba. Yanayin da dai dai ya, ya shafi cin kuɗi ana bani kuɗi. To wallahi na fi so wannan yanayin. Ko kuma idan dai to ka gan ba kuɗi a wannan yanayin to akwai abinci. In bai yi magagan da cewa in babu kuɗi a wannan yanayin to ya aka mata ce akwai abinci mai isa. Ka! Men gare ma me ya sa ma aka ce ma wani irin yanayi ka ke finsu? Yanayi dai ban sani ba dai ya kuma ci kuɗi, ya kuma ci abinci, ya kuma ci iyalen da suna nan da bayanka. Mutanen da dai ka san da cewa wannan mutanen ko sama ya soƙa ƙasa, ko ƙasa ya soƙa sama, ya hau da sama. Mutanen nan suna tare da kai na kwarai ne. Cak dai da zarar kana nan da rai. Da zara dai kana nan da rai. To ka gani, indai wancin ne yana nan da mu. Da dai wasu naka da abokanayenka da kowa da kowa dai a rayuwanka.